Eh, ta hakanta an buƙaci hakan makansa, yunifom ba sai wani lokaci, wani lokacin kuma mukanje da kayan gida.

Ya danganta da san da wane lokaci da ka ke da shi, mm, da kuma yanayin rashin wasu i yakan haka, don kakan iya kashe wani lokacin guda.

Wannan yanayi ne wanda ya fi faruwa a irin shekaru na yarinta, amma gaskiya da zarar mutum ya girma to za ka ga duwanna abun ba ma baya gaban ka gaskiya sosai.

Shiwa sosai amma yanzu duk yanzun abubuwa a yanar gizo da wayoyi hakan nan kan cika wa, sai dai amfani da wayar hannu gurin gane-ganen bayanai ko abun da suke faruwa a ƙasa.

Sosai ma kuwa saboda yana yi da ake ciki, a na zafi za ka samu iska mai kyau wanda zai rika shigowa daga waje tor amfani da manya manyan winduna a gida yana da amfani sosai.

Da safiya da zarar na farka, nakan gode ma Allah da raya ni ba tare da ƙarfi ko dabara ba. Sannan in tafi gurin ibada daga nan kuma in dawo, na yi sauran harkokina kafin lokacin fita ya yi.

Da zamuwar lokacin kuma ba lokaci bane na yin wasu ayyuka da dama haka nan. Ya danganta, ka dawo gidama akwai ɗan sauran wasu abubuwa daya kamata ka yi, ka yi. Amma da zaran yanma tayi kuma to lokaci ne ya kwana ɗin.

Kaga kaman ranakun, a, ranakun Sati da Lahadi waƴannan ranaku ne da ake ba da hutawa a wajan aiki.

A'a, ba na mu'amala da shi wannan gurgin bita nut, ba na mu'amala da shi saboda yawanci sai wanda suka shekaru waje haka suka tsufa da su fi mu'amala shi. Musamman mu a nan yankin nan.

Amfani da shi wannan kandir din kamar ya rsgu sosai matuka ba kamar shekarun baya ba. Saboda yanzu zuwan abubuwa na zamani fitilu daban daban masu caji da sauran su ba, a cika amfani da shi.

A'a ba mutum ban kasance mutum mai zaɓi ba, haka nan musamman a bangaren abinci da abin da ya samu ina amfani da shi a matsayin abin da Allah ya bani.

Lokuta da dama, dai yake ka kaci abinci daga gida. Toi n kafitan indai bawai irin irin shayi haka da biredi ba, so sai da irin kasamu kada hali kasamu kayan cikin rago.

Gaskiya a halin yanzu na fi amfani da kafin sada zumunta na Facebook da Twitter da WhatsApp, Instagram wai nasu ne.

Eh aka ci sosai, aaboda tana ɗakashi, ta email kin ne babba, tana kashe sanyi da wasu cututtuka a jiki da ta barna. A'a kyau sosai.

A mnut banka sun ce mutum me son abubuwa barkate ba, karna wuri danganci a talabishan da fanka da a kujeru da gurin ajiye takalma da sitara kaya. Wannan yawadatar kawai sai gurin kwanciya.

Mmm, a ja rana. Amma da zarar inji yayi tuwon nan bacika mu'amala da shi ba, sai dai normal normal hakan ɗan, eh dawo normal hasken.

Umm, halina kasance ina mu'amala da nassama ga sosai saboda ka samu iska wanda zai riga shigowa daga waje isashe.

Vaseline, mai dai normal wanda ake amfani da shi. A'a shi na fara amfani da shi bata, bana bukatan ga mai abin nan cream ko mara nauyi haka Vaseline mai danko.

Hanyar da suke yin abinci, hanyar da suke abinci da duk abubuwan da ake buƙata. Kowane kala kake so zaka samu toh wannan guri.

Akwai abin da ya dan akwai haske da bijilu da magudanar ruwa sosai. Ta yanda ko da dare ka zo, za kaga ganin abun da ke gudana.

Gaskiya, abubuwa sosai ban kasance mai ya mutuwa da al'amurran da ke shafi yaranta ba. Akwai abubuwan da har yanzu lallai ina tuna su wanda kuma lallai yarinta ne sosai.

Mmm wani lokaci akan tattauna shaƙanu da kan yi maganin sanyi, ko ka bashshi a bakinka tare da tafarnuwa da citta kan yi maganin sanyi daga baki har zuwa jiki.

Yana karya dangantar zuwa wurare daban daban, wani lokaci a abun hawa, wani lokaci kuma ka tattaƙa ƙafa. Saboda shi ma tafiya a ƙafa yakan sa wasu abubuwan jikin ka, narke hakan naka ɗin exercise.

Baka, baka aikowa razika nuzake baka izuwa gini karatun ka isha waje a bayi ni kula diba da karɓi ba yafi akan ka isha zuciyarka.

Guri da aka wari a kan nan da ma'aikata su ci abinci da na mukan je ko wanne jiya an sa abincin shi.

Eh nakan karanta amma akwai gidajen jaridu wanda muke bibiyan su a yanar gizo to yafi sauki ka samu ka karanta da a kan ka je ka je ka siya fefa ka na karantawa yafi maka daɗi.

Yauwa idan ina cikin mutane hakan bayan da musan an bukaci hakan? Walille nakan yi kokari na ga nayi na kawo abun da ziyi amfani amfanar hakan ne.

Baƙi, dole akwai girmamawa da kulawa yanda ya kawata. Irin wa'inda suke karɓan baki, yana da kyau mutum ya basu cikakkan hankalin shi wurin kulawa da sauran kasusuuci.

Ya danganta ga muja ci niki da, ah, ya kasance inda kake gudanarwa akwai hada-hada mutane suna kai kawowa kan nan da kuma me kake siyarwa akwai.

Abin da ya danganci abin da ake buƙata, kayan gyare-gyare, gyare-gyaren ruwa, wuta, a, duka abin da suke gida haka, electric da kayan ruwa, hakan nan, to mukan ajiye kayan aiki ire-irensu.

Lallai ina son karanta littattafai saboda ina samun ƙaran kwarin gwiwa, samun wasu ilimomi wanda ban sani ba a kan nan da kuma wasu kalmomi.

Duka waƴannan abubuwa ne wanda dole sai kayi. Wani ya danganci rayuwa da aiki saidai komai yana buƙatar tsari a rayuwa.

A'a, anan ya saba ma al'adu da kuma addini hakan. So a takaiche gwara mutum ya fito ya gama komai.

Zai tara jama'a sabida haka, wanda ya tara jama'a akai shagali, eh kowa yaci yasha akai a wadace to wannnan yafi kayatarwa.

Shirye-shirye da kammala, komai ya zama a daidai yanda yake sannan kuma da ƙarasa ayyuka, idan ayyukan da ba a gama ba suna nan, to akan iya ƙarasasu a yau da zaran an fara aiki.